Yaya jadawalin aikinku yake? To, ka gan aikinmu nan, aikin hankuri ne. In ba ka da hankuri ba, ba za ka iya aikin nan ba. Aikin hankuri ne. Don ogan mu ma mutum mai so aiki sosai ne, kuma yana da zuciya. Mm, yana da zuciya sosai. To ka gan mai zuciya kuma in ba ka da hankuri ba, ba ra ka kai aiki da shi ba. Eh to, inde watarana kuma muna sa jiki yana aiki, muna aiki da shi. In ya zo wurin aiki ko ya zo ofis, saiya kira mu mu taru, eh a ofis nasa. In ya kira mu mu taro a ofis nasa sai ya muna magana. Sai ya ce to mu dinga sa jiki muna aiki don aiki nan muna ma kanmu ne ba ma wani ba Eh, to muna sa jiki muna aiki. Ba don aiki mu nan ba ka sa jiki ba, to ba ra ka kai aiki ba. Gaskiyan maganan ke nan. Eh to kuma, kuma kana aiki ba ka sa jiki a wurin za ku samu matsala da shi. Eh, to sasa ka ga aiki mu nan aikin sa jiki ne. Gaskiya, to watarana na tashi da safe ina wanka, ina fita ina hau taksi na shiga ofis. Eh zan fara gyare-gyaren ofis, zan fara aikin safe. Aiki wanda ban gama ba Eh ina, ina ƙoƙari in gama. Eh rana rana. Don aiki wanda ban gama ba ina ƙoƙari in gama rana rana. Saisa kaga ina sa jiki. Don aikinmu nan gaskiya in ba da sa jiki ba, ba ra ka iya ba. Eh, kuma don oganmu kuma yana sa, yana so masu sa jiki ne. Eh in ba ka sa jiki in ba ka, in ba ka sa jiki a aiki, bare iya aiki da kai ba. Maganan gaskiya ke nan. Ba ka sa a jiki aiki, bareyi aiki da kai ba. Yana so masu sa jiki, masu hankuri. Don inda na faɗa ne da fari, aikinmu nan aikin hankuri ne. Eh, in ba ka da hankuri, in ba ka da natsuwa, ba ra ka kai aikin nan ba. Eh, to in mun shiga ofis da safe, muna ƙoƙari mu kammala aikin safe. Eh sai mun shiga aikin rana. Haka mun sha yi. Muna ƙoƙari mu kammala aikin safe don mu shiga aikin rana. Eh, don ka san aikin safe ne yafi yawa a wurin aikinmu nan. Eh, kuma aikinmu nan in ba ka da waya, ba ra ka kai aikin nan ba. Eh, to ni na fi amfani da wayana sosai ina aiki. Eh aikinmu nan aikin waya ne. In ba ka da shi gaskiya kam a wurin za'a samu matsala. Wallahi in ba ka da waya za su samu matsala. To kagan muna sa jiki muyi aiki. Eh, muna sa jiki muyi aiki kuma bama yadda batirinmu ya mutu. Eh bama yadda batirin wayan mu ya mutu. In batirin wayan mu ya mutu, to a wurin muke samun damuwa. Eh, in batirin wayan ka ya mutu ma zaka iya ka samu damuwa da oga, oga, oganmu. Eh don shi baya so shirme-shirme a aiki. Yana son kana aiki kana sa jiki, ka nuna kana aiki, kuma duk abun da ba ka sani ba a aiki ka faɗa mashi zai nuna ma. Amma ka ji kana rubuta shirme ko kuma ka je kana shirme to a wurin kuma za ku sake samu damuwa. Eh kuma shi ba mai son samun damuwa da wani ba ne. Yana so duk abun ya ce, in ya ce ka yi ka yi. To haka jadawalin aikinmu yake. Eh, don aikin safe ne yafi yawa sosai kuma aikin safe muna ƙoƙari mu kammala shi don yana da yawa sosai. Wallahi, aikin yawa, aikin safe ne. Ba na cika son aikin safe, kuma don yana da yawa sosai. Aikin rana ne ba wani yawa sosai. Eh watarana kuma aikin safe za, za mu iya mu ja shi har rana, ya kai har rana. Ka gan a wurin kuma ana samun matsala. To sassaƙa ka gan muna sa jiki a aiki. Eh, bamu yadda mu, muyi aiki ba mu sa jiki ba. Wallahi don aikinmu nan gaskiya maganan shine in ba ka sa jiki ba, za'a samu matsala deyawa. Eh saissa ka gan muna ƙoƙari mu sa jiki. Eh in ba da sa jiki ba za'a samu matsala. Sa kaga ba ma so mu samu matsala da oganmu. Eh duk abun ya faɗa muna ƙoƙari muyi. Duk abun ya ce muyi muna ƙoƙari muyi. Don me? Don ba ma so mu samu damuwa ba ma so mu samu matsala da shi. Eh, aiki kuma muna sa jiki muyi aiki. Aiki kuma muna aiki sosai sosai, kuma muna sa jiki muyi aiki. Eh kuma duk abun da ba mu gane ba, muna jewa mu same shi ya nuna mana. Eh, eh bawan ka gane abu sakai kaman ba ka gane ba, damuwa ne wancan. Eh kuma in ba ka gane abu ba sekai kaman ka gane, wancan ma damuwa ne. To haka jadawalin aikinmu yake. Muna sa jiki, mu sa jiki muyi aiki. In ba da sa jiki ba to a wurin ana samun matsala.

Me kake yi don ƙara aiki? To, abun da kika yi don ƙara aiki shine gaskiyar maganan shine ina sa jiki a aiki. Eh, don aikin mu nan aikin sa jiki ne, eh kuma duk abun da ban gane ba ina tambaya. Domin mai tambaya ne sosai. Ni mai tambaya ne, duk abun da ban gane ba ina tambaya. Eh, ina zuwa har ofis ogan mu, in tambaya. Eh, kuma don abun da, don halin nan ne ya so, ya so ni sosai don halin nan. Don du abun da ban gane ba muna aiki da shi ina tambayen shi sosai kuma ya ji, yana jin daɗi haka. Eh, a-a-a abokanai ma sun waya ni. Um abokanai, duk abun da ban gane ba nima ina tambaye su. Don ni mai son tambaya ne sosai-sosai. Eh ina son tambaya sosai-sosai. Sisa kagan sun so ya wo dani. Wallahi. Yanda kagan aikin mu nan inda na, na sha faɗa, aikin mu nan aikin sa jiki ne. Eh to in ba ka, ma ka sa jiki gaskiyan maganan, ba za ka iya aikin mu nan ba. Eh kuma don hankuri ne. Eh du, duk sabo abun nake son in koya ina sa jiki in koya. Na sa zuciya in koya. Eh don na san zai taimake ni a gaba. Ka san nima mai kasuwanci ne. Kuma kafin- ƙara--kafin-kafin fara, kafin fara kasuwan ci na koya a wani wuri ne. Eh to kaga na sa jiki. Eh in ba don sa jikin nayi ba, to bazan iya yin kasuwanci. Ina gya, na, na, na sayar da kayan maza, ina sayar da kayan yara ma. To kaga don sa jiki ne na koya inda ana yi. Yasa kaga yanzu, na zo ina yi da kaina. To kaga irin aikin mu aikin ofis kuma in ba na sa jiki ba, ba za ka iya yin aikin ofis ba. Shiyasa kagan oga na ya so batuna sosai. Don du abun da ban gane ba ina tambayen sa, kuma yana gaya mun. Eh haka a gida ma. In du abun da ban gane ba ina tambaye iyaye na. Sai in ce tambaye su, "Ya ana haka?" Eh sai su gya mu, "to haka ana yi." Eh kaga ko yafi? Amma kaga in ba ka gane abu ba sai ka nauna mutane kamar ka gane a wurin za samu matsala da kai. Eh to ni na san an koya mun duk abun da ba ka gane ba, ka faɗa a nuna ma. Eh duk abun da ba ka gane ba ka buɗe baki a nuna ma. Eh ba wai za ka yi shiru ba. Eh to in ka yi shiru a wurin za sama matsala. Eh ni na yarda da duk abun da ba ka gane ba ka buɗe baki ka faɗa ma a nuna ma. Don me, don ma ka gane ayi tafiya, tare. Eh ba wai kana shiru ba. To a wurin kana shiru a wurin ana samu matsala sosai-sosai-sosai. Ka gane ko? To ni haka nake ƙara aiki. Eh haka nake ƙara wayo a aiki. Haka nake ƙara. Na sa jiki kuma a yi aiki. Don du abun da ban gane ba ina tambaya. Eh don ni mai tambaya sosai sosai ne. Haka akwai waya waye ne. To ina makaranta to ina karami. Duk abun da ana faɗa a makaranta ina tambayan malami na. In ce to ni ban gane wannan ba yana faɗa. Ko sau nawa ne ban gane ba ina tambaya. Ko sau nawa ne ban gane ba ina tambaya kuma yana, yana gya mun. Eh to haka ogana ma yake a wurin aiki. To ko sau na wa ban gane abu ba ina tambayen sa kuma zai gaya mu. Ko sau da ya wa ne ina tambaye sa yana gaya mu. Don yana jin daɗin aiki haka. Eh to abun da ban gane ba ina buɗe baki na gaya masa, "Ni ban gane wannan ba." To yana jin daɗin nuna mun. Don ya san da gaske ban gane ba kuma to abun da ban gane ba ina so in gane. Ka ga haka shine aiki. Amma ban gane abu ba sai kana shiru a wurin za a sami matsala. Ni ba na iya shiru. To haka nake ƙaruwa. Haka, haka nake gane abu. Haka nake iya yin aiki. Haka nake iya in gane sabo abubuwa. Eh in ba da haka ba gaskiya bari ya yi aiki ban. Kaga haka kagan sa haka oga na yana son batuna a wurin aiki. Sosai yana son batuna a wurin aiki domin, don sa jiki don tambaya wanne na cika yi. Eh don in gane abubuwa. Ni kuma mai son gane abu ne. Eh du abun da ban gane ba gaskiya ni ina tambaya. Duk abun da ban gane ba, ni ina tambaya don me,? Don nima in gane. To haka na sha yi abubuwa na. Eh kuma haka oga na kuma ina jin daɗin batuna. Eh du abun da ban gane ba yana sa ni, in gane da kyau. Eh don ni mai son tambaya ne. To kagan in kana son tambaya duk abun da bai gane ba kana son tambaya, ƙaruwa kenan. Kana so ka ƙaru. Amma kagan in ba ka gane abu ba sai kana shiru. A wancan ba karuwa ba. Eh wancan, wawa wanci ne. Eh kana, kana zuwa ƙasa ne ba wai karuwa ba. Ba wai sama kana zuwa ba. To kagan bai, bai haɗu ba. To ni kuma haka nake yi. Haka nake yi. Na sha yi kuma a aiki. Ina tambaya duk abun da ban gane ba, ina tambaya. Duk abun da nake son koya ina tambaya, kuma yana taimako na.

To! Ni zan ce Juma'a. Gaskiya ni ina son Juma'a sosai. Eh, a sati ina so Juma'a. Eh ka gan Juma'a ba, ba ma Jumawa a wurin aiki. Shiyasa ka gan ina son maganan Juma'a. Ba ma Jumawa a wurin aiki. Eh, kowa yana gama aiki da safe. In kowa ya gama aiki da safe, kowa-- in kana so ka koma gida. To! Zaka koma gida, in kana so ka zauna ka yi hira, zaka yi hira. Shiyasa ka gan ni na fi son Juma'a. Eh, watarana ni na gama aikina da wuri, a Juma'a ran Juma'a ina zuwa kasuwa. Eh, in je yin su siyayya, inyin su siyayya in dawo. Eh, dai niko ni Juma'a ne na fi so. Eh, ko a gidan mu ma Juma'a ana so. Ko in ta-- ko na, na, na, na, na randan nake makaranta, lokacin nake makaranta Juma'a ne na ke so. Ina so maganan Juma'a sosai. Ai Juma'a ne na fi so a du. Eh, amma akwai ran da nake so, eh, Ladi. Eh, Ladi dai ranar hutu ne. Eh, zaka ka zauna a gida, ka yi bacci, ka yi wanki, ka yi duk abun da ya kamata ka yi. Eh, kafin a shiga sabon sati. Eh to! Ni kuma Juma'a ne da Ladi na fi so. Eh, a da ne nake so Ladi. Amma Ladi watarana Ladi rana na yawa. Eh, kuma mutum na gajiya da wuri. Eh, idan Juma'an nan kuma in mun zo aiki ba ma Jumawa a wurin aiki. Eh, wasu lokaci ma Juma'a ogan mu baya zuwa aiki. Eh, to ya za ma ba a samun aiki sosai. Eh, a ran Juma'a ba a samu aiki sosai. Ba a aiki sosai, aiki baya taruwa da yawa a ran Juma'a. Shiyasa ka gan ba kullum bane aka ki cika, eh, zuwa aiki Juma'a. To ka gan a gidan mu kuma in ba kowa bane ya cia zuwa aikin Juma'a. Baba na baya zuwa aiki Juma'a. Mama na ma bata zuwa aiki Juma'a. Don me? Ba a cika aiki sosai ran Juma'a. Eh, ran Juma'a ko ba a cika aiki sosai. Shiyasa kaga na fi son Juma'a sosai. To ka gan Juma'a ya yi na, in na aiki, in na gama aiki safe na, eh, in zan je kasuwa ne to in ba zan je kasuwa ba, eh, in na dawo gida na ɗan kwanta na huta, sai in kira abokanaye na sai mu fita. Eh, mu fita mu je muyi yawo, mu je muyi su shaye, shaye mu zauna mu ci abubuwan da mu ya kamata mu ci. To haka! Shiyasa nan kaga ni na fi son Juma'a. Don ran nan muna yawo sosai ni da abokanaye na. Wallahi ba karamin yawo ba. Za mun zauna nan, mu je nan, mu je nan, mu je nan don ba aiki. Kuma duk aikin in an gama da safe. Eh, in ba sai dai in gama aiki, in sai zan je kasuwa bane. To! In na je kasuwa a wurin nake Jumawa sosai. Ka san don ni ina kasuwanci. Eh, ina je kasuwa ne a wurin nake zuwa sosai. To ni kuma kayayyaki na an cika saya da yawa ran Juma'a ne. Eh to! Ina cika aje wani a shago don in fita. In zan fita da abokanaye na ina cika ajie wani a shago. Eh, don ka gan ba kullum bane na yake zaman shago. Maganan gaskiya ke nan. Ba kullum bane nake ke, ni ne ke zaman shago. To in ba na nan ne nake ajiye wani a shago. In na nan to ni ne nake shago. Shiyasa ka gan ran Juma'a nan in mun gama aiki da wuri, ina dawo gida kamar inda na faɗa ɗazu. Na dawo gidan in huta. Eh, in na ɗan huta sai in kira abokanaye na sai mu fita. Eh haka na shayi. Na kira abokanaye na sai mu fita, mu je mu yi yawon mu, mu ji daɗi mu dawo. Don ba aiki sosai. Eh, Ladi kuma gaskiya ran Ladi kuma ina bacci sosai. Ban san da mai, in na tashi ina ɗan wasu aikina wasu goge goge, na share su window, na share su kan teburina sai in koma bacci. Ban san da mai ba. Na so bacci sosai ran Ladi. To kaga ran Ladi ba a zuwa aiki. Zaka zauna gida ne kawai. Zan iya yin bacci da safe har rana ina kan bacci. Wallahi! Zan tashi da safe har rana ina kan bacci. Ban san da me ba. Haka kawai. Wallahi haka kawai zan tashi ma da safe har rana ina kan bacci. Kaga, to ba zuwa aiki. To Juma'a ne kuma ina gama aiki, ina zuwa aiki ran Juma'a amma aikina yana karewa da safe ne. Umm, aikina yana karewa da safe ne. To in na gama aikina da wuri da safe ina barin ofis. To ogan mu ma haka ya faɗa. Ya ce ran Juma'a in mun gama aiki da safe, daman mu kuma gida. Eh, amma sai mun gama aikin mu dai. Haka ya sha faɗa mana. To ka gan haka ne kuma nake. Shiyasa ka gan ni na fi son Juma'a. Eh, na fi son aikin Juma'a don ba ma, ba ma Jumawa a wurin aiki. Eh, Juma'a ko kuma Ladi. Eh, Ladi kuma ba na zuwa aiki. Kullum ina gida. In kana so ka same ni, ka same ni ran Ladi, zaka gani a gida. Eh, Juma'a kuma in na je aiki ina fito ne, ina fita da abokanaye na. Sasa ka ganni na fi son Juma'a.

Eh amma ba kowa ba ne, ba kowa ba ne. Ina ba ma abokanaye na ne wurin da nake. Eh wurin da nake, ina ba ma abokanaye na ne. Kamar in za mu fita haka nan, eh sai in gaya musu inda nake. Eh zan raba musu inda nake a waya na don su zo su same ni. Kamar in za mu je yawo haka eh to a wurin eh. Eh kuma ah ni da abokanaye na ba kowa bane nake raba masa inda nake. Ai ka ga duniyar nan sai a hankali. Bai kamata kas kowa su san inda kake ba. In an san inda kake to kaga matsala ne sosai. Eh to kamar oga na ma in yana neman aika, eh in ya gaya mun inzo in same shi a wannan wurin kaza. Yana nuna mun inda yake don in bi, zan same sa. To kagan in ya aike ni ma in aikan, in aikan kuɗi ne sai nima in gaya masa inda nake don ya dinga kallona a waya. Eh to haka na sha yi. Kaman ni da abokanaye na in za mu fita ne, in za mu je yawo ko eh to ina gaya musu in basu san wurin ba. Nake iya gya musu inda nake don su ɗiga kallo a waya. Eh to ka gan ba kowa bane kuma nake gaya masa inda yake. Don ka san inda na faɗi na fari ɗazu. Ka san duniyar nan ya dawo abin tsoro. Maganan gaskiya kenan. Duniyar nan ya dawo abun tsoro kuma bai kamata kowa, ba kowa bane ya san inda kake. Eh don ka san in kowa ya san inda kake, ai to babban matsala ne. Ka gane ai matsala ne. Don irin duniyar da muke yanzu, duniyar tsoro ne. Wallahi bai kamata ma kowa ya san inda kake ba. Eh wasu abokanaye na ne sun san in zamu fita ma kenan. Ka gan watarana irin na ya fito aiki haka nan, in na gaji na ɗan huta, na ɗan bacci kaɗan, sai in watsa ruwa. Sai in kira su to mu hadu a wannan wuri kaza. Eh in sun ce basu san wurin ba, sai in basu inda nake sai su duba a waya su zo su same ni. Eh ko babana inma in zai, in zai, in zai aike ni, eh in ya aike ni ina iya nuna masa kaman in ko aikan kuɗi ne eh ko aikan saƙo ina iya nuna masa inda nake don insan inda nake. In ban san wurin ba kenan fa. Eh don in san inda nake kar in ɓata. Eh in ban san wuri ba, eh zan iya nuna masa in san inda nake. Eh ko inna je wani sabon gari, eh inna je wani gari wanda ban waye kowa ba, eh to zan iya nuna ma babana inda nake eh don isan inda nake kar in ɓata. Eh ka gan yanzu babbar wayan mu nan, ai ba ƙaramin taimako yake mana ba. Iyayen mu lokacin su basu san irin abubuwan nan ba. To lokacin mu ne an fitar da irin abubuwan nan. Eh kuma gaskiyar magana ba ƙaramin taimako yake yi ba. Eh irin abubuwan nan kam taimako yake mana. Eh don ya kamata musan inda muke tafiya. Eh Eh wanda ya aike mu ma isan inda muke. Eh don ka san duniyar nan ya dawo, eh ya dawo matsala yanzu. Eh in ba da haka ba akwai babba matsala. Eh kamar inda na faɗa in ai oga na ya mun aikan kuɗi, eh nake iya nuna masa inda nake don yasani Eh ko kuma in aikan, in aikan wanda zan juma ne, eh zan juma sosai to nake iya tura masa inda nake don yasani. Eh yana kullum na a waya, yana kullum inda nake a waya. Eh to haka ka gan ya fi ai eh akan bai san inda nake ba. In dinga gwada number na ya gan baya tafiya. In dinga kira na ya gan baya tafiya. Ai kagan zai rikice. Eh to ka san inda na faɗa ɗazu ba kowa bane yake, yake san inda nake. Eh kamanni in za'a mun aika ne kuma ko kuma zan fita da abokanaye na, sai in gaya musu inda za su zo su same ni. Eh sai suna duba wayan su. Eh amma ka gan ina raba ma ah ah ai wurin za'a samu matsala sosai sosai. Ba ƙarin matsala za a samu ba. Tasa ka ga ni bana shiri da haka. Eh inda nake, inda nake ne kuma ina so ka zo ka same ni inna nuna ma. In ban waye ka ba, baran taɓa gaya ma inda nake ba. Eh ka gan kaman in naje, inna yi tafiya ne in ban gane wurin ba to zan, nake iya nuna musu a gida fa ga inda nake fa. Eh kuma ban gane wurin ba. Eh to za su dinga kallona a waya. Duk inda na tafi za su dinga kallona eh don su san okay to ni ban da damuwa, ban da matsala a nan. Eh to in kuma zan aikan kuɗi ne, nake gaya musu inda nake. Gaskiyar magana don su san inda na don su san, don su dinga kallona. Eh zan raba masu don su san inda nake. Eh kuma ni da oga na nan mun sha irin abubuwan nan. Eh watarana in ya je wani wuri yake iya gaya mun inzo in same shi inda yake sai ya tura mun a waya. Haka mun sha yi. Eh.

To, ni gaskiya zan ce na fi so siliki. E, na fi so siliki. E, wasu kayaki na ma na aiki siliki ne. Don ni ba mai sa kaya mai nauyi ba. E, ina, ina sa kaya mai nauyi gaskiya bana ji daɗin aiki da kaya mai nauyi. E, sasa ka gani na fi so siliki. E, kamar man in zan siya kayaki ko zan, in zan je kasuwa, in zan siya yadi, siliki nake so. E, na fi so kayan siliki. Don ni bana so sa kaya mai nauyi. E, ina kaya, ina sa kaya mai nauyi bana jin daɗi a ciki. Gaskiyar maganan kenan. E, ni siliki nake so. Kamar ma baba, baba na ma siliki ya fi so. E, to a wurin shi ne ma na koya sa irin siliki, siliki nan. To, kaga irin kayaki wanda nake so kenan. Don ni ba mai so kayaki mai nauyi ba ne. E, ko zan je aiki ma bana sa kaya mai nauyi. Ina so in naje aiki, in samu, in zauna, in yi aiki da kyau. E, don na sa kaya mai nauyi gaskiya ba zan yi aiki da kyau ba. E, amma ka gan in lokacin sanyi ne ya zo nake sa kaya mai nauyi. Domin ni bana shiri da sanyi. Ko kaɗan bana shiri da sanyi. In lokacin sanyi ya zo ina iya sa kaya mai nauyi don sanyi. E, ni kuma ni da sanyi kuma kai akwai, akwai damuwa. Don ni da sanyi bana shiri da sanyi ko kaɗan, ko kaɗan haka na bana shiri da sanyi. Sasa ka gan ni na fi gane ma siliki. E, to ka gan in zafi kuma ya zo bana sa kaya mai nauyi. In zafi ya zo bana sa kaya mai nauyi. Don na sa ma kaya mai nauyi ina zufa sosai kuma ba karemin zufa ba. Kaga sasa ni na fi gane ma siliki. E, in zafi ya zo kenan fa ina sa siliki. Amma in sanyi ne to bana iya sa kaya mai, mai siliki. E, sai dai mai nauyi. In sanyi kenan fa ya zo bana iya saka siliki sai mai nauyi. Don ni bana shiri da sanyi kuma haka. E, inda bana shirin da zafi kuma bana shiri da sanyi. E, to haka nike. Amma ni ka gan in ana zafi ina sa siliki ne don ina jin daɗin aiki da siliki. Maganan gaskiya kenan. E, aiki da siliki kai, ni ya fi haduwa ne kawai. To ina iya gane aiki na da kyau. E, to haka ni na fi amfani da siliki ne. Don ka gan ni aiki na in ba da siliki ba gaskiya ban iya ma aiki, in ji daɗin aiki ba. E, kuma ka gan ogana a wurin aiki a ofis ya so sa kaya siliki, siliki. Ban san don meye ba. E, ban taɓa ganin shi kayan bi kaya mai nauyi ba. Ko ana sanyi ko ana zafi yana sa siliki ne. Ban taɓa gan shi mai kaya mai nauyi ba. To kaga irin abu haka shi ya fi so siliki kenan. Ni ma haka na fi so siliki. Yaya na ma baya so sa kaya siliki sai mai nauyi. Ban san dome ba. Kagan kowa yana da abin da yake so. E, kowa yana da abin da yake so. Kamar ni siliki ne. Bana iya sa kaya mai nauyi. Sam, sam, sam, sam ko kaɗan bana iya sa kaya mai nauyi. Don me ne? Don ni ba mai katon jiki ba ne. Karemina, ina da karemin jiki ne. To kuma ni, ni ne ɗinki nake karemin jiki kuma in sa kaya mai nauyi ai kagan bai haɗu ba. Gaskiyar maganan kenan. Bai haɗu ba. Gwadan inje in nema siliki. E, don na sa katon kaya a jikina yana min wani iri. Wasu lokaci ma ina sa katon kaya ma jiki ma kaya mai nauyi a jiki abokanai suna mun dariya. Ban san dome ba. To kaga ni kuma kaya mai nauyi sai ana sanyi ne nake iya saka kaya mai nauyi. Don ya ɗan tare mun sanyi. Don ka sani in sanyi ya shiga jikina kai, ina ɗan samun matsala kaɗan. E, sasa ka gan ni gaskiyar maganan shine bana shiri da sanyi ko kaɗan. Don in sanyi ya shige ni kai ɗan matsala ne kaɗan a wurina. E, sasa ka gan ni in ba kayan siliki ba to bana iya sa wani kaya mai nauyi. E, haduwa kokon bana sa. Don ko kaɗan, ko kaɗan bana sa. E, don kagan kayan siliki nan ba nauyi za ka ji daɗin abun da kana yin za ka ji daɗin yin shi. E, ko yawo ma za ka je, za ka sa, za ka ji daɗin yawo da shi. Amma ka gan ka sa irin kaya mai nauyi nan kai ni haka kawai sasa ka gani na fi son siliki. E, mama na ma tana sa siliki. Ta duba wasu kakinta siliki ne. Ta fi so sa siliki sosai, sosai. To kagan ni kuma na gan tun karemi an sa, an sa saya mun siliki ne. E, ban saba da kaya mai nauyi ba in ba siliki ba. E, to tun ina karemi an saba saya mun irin kayaki nan ne. To kagan ya zanyi, sai, sai hankuri. Don irin abubuwan na saba gwanda in ci gaba da shi. Abin da ban saba ba kagan bai zai min kyau a jiki ba. To amma inda na faɗa na fari ɗazu kaya mai nauyi sai ana ruwan sama ko kuma ana sanyi nake iya sa ma kaya mai nauyi. Amma kakan ana zufa, ana zafi bana iya sa kaya mai nauyi sai siliki. Haka nike.

Wani lokaci nake iya fita da abokanai na. Don in samun mu ɗan wuta muje mu ɗan wasu shaye-shaye a taho ehh to haka muke yi. Wayan su lokaci kuma ina zauna a gida in ɗan wuta in ɗan ira da iyaye na. Haka na cika yi. Wani lokaci kuma zan tattara kayayyaki nawa wanda ya datti sai in wanke. Haka na sha yi watarana. Zan tattara kayayyaki na wanda ya ɗan datti sai in wanke. Wayansu lokaci kuma zan je kasuwa in yi wasu kasuwanci ko kuma in siya abubuwa in dawo da shi gida. Amma watarana kam kullum kam ni na sha fita da abokanai na ne. Mu fita da abokanai na muje mu yi hira mu dawo. Muje mu shaye-shaye mu dawo. Haka na sha yi da abokanaye na. Haka mun sha yi. Wayansu lokaci kuma muna fita ne da iyaye na. Za mu je gaisuwa maimai. Amma ni kamanni na fi hutawa ne. Ina hutawa ko kuma idan baccin in yama ya yi sai in fita. In je inyi kwallon kafa, Football kenan ana kiran sa a turance. Haka ne na sha yi. Kasan in ba komi nan to ya zan yi? Amman ba kullum bane mun cika fita da abokanaye na. Watarana kamar na cika fita da mama na ma kamar ma. In zan raka ta kasuwa watarana eh sai muje tare. Amma ni na fi fita da abokanaye na ne. Amma ba kullum ba dai. Amma ni na fi fita da su ne. Kagan ko kuma mu zauna mu yi hira. Mu zauna mu yi hira. Kagan mun cika zama muna hira ana dariya ana san me na faruwa a duniya. Ko kuma in fita dai wanki. Kasan ba ran je aiki ranan ba. Rannan ba aiki ai. Ko kuma in zauna in fitar da kayayyaki nawa wanda yayi datti sai in wanke. In wanke don tattara su. Ka san ni na cika tara kaya. Na cika tara kaya don in na zo na fara wanki kaya na yawa. Na tara kaya don na zo na fara wanki in gama ci duka. To na cika wanki ko kuma in fita in je in kalla ball a turanci kenan ana kiransa ko a hausa kuma za a ce kwallon kafa. Haka na sha yi. Bayo fa ba gobe haka ne ke yi. Watarana zan fita da abokanai yanda na faɗa da fari dazu. Watarana zan fita da abokanaye na ne ko kuma in zauna a gida da iyaye na. Watarana kuma zan dinga kallon fim. Zan dinga kallon film har daga safe har yamma ina kan kallon film kuma ba na gajiya. Don ni mai son kallon film ne gaskiyar magana kenan. Ni mai son kullum fim sosai sosai ne. To watarana kagan haka in yanzu ina gida zan dinga kallo, zan dinga kallo, zan dinga kallo, zan dinga kallo ko gajiya ba ran yi ba. Ba san domme ba haka kawai. Ko gajiya ba zan yi ba. Zan dinga kallo har lokaci ya wuce. To kagan ba abun yi ranan. Da ace akwai abun yi ne. Ai zan iya inje aiki, inje in aiki, in dawo in huta, in ɗan fita, in ɗanyi yawo kaɗan in dawo. Amma tun da ba abun yi ranan kam to haka nake yi. Haka nake, haka nake shiri. Zan je watarana in kira abokanaye na muce toh mu hadu a wannan wuri kaza. Ko kuma in je in same su a wannan wurin kaza. Haka na sha yi. In kira su ko kuma mu hadu a wannan wuri kaza ko kuma in je in same su a wannan wuri kaza. Kagan bayau bane an fara. An sha yi haka. To haka ni na cika yi da abokanaye na kuma sun sani da irin halin nan. Bayo bane sun sani in ba abun yi ina kiran su. In suma ba su da abun yi suna kira na. Kagan ko? To wa'insu lokaci kamar inda na faɗa ina fitar da kayayyaki inyi wanki. Baba na ma ya ban kayan shi, mama na ma ta ban kayan ta. Zan haɗa duka da nawa da nasu in wanke. Wa'ansu lokaci kuma zan zauna baran fita ba zan dinga kallo inyi kallo daga safe har yamma. Haka na cika yi watarana wayansu lokaci. Amma ba kullum kullum ba dai. Eh to kagan haka nake shiri eh wa'ansu lokaci kuma inda na faɗa ba na ma kallon ma zan kwanta kawai a gado ina tabbaci, ina tabbaci, ina tabbaci. To me zan yi? Wani lokaci kuma ina zuwa kasuwanci na. Kasan ya kamata a fita neman kuɗi in ba aiki haka na watarana ina zuwa kasuwanci na. Kuma gaskiya kam ba laifi yana taimako na sosai sosai. Don a wurin ina ɗan samun kuɗi kaɗan kaɗan. To in ba wani abun yi, in ba aiki ba komi ina zuwa kasuwanci.

Nawa matashin kake amfani da shi? To, ni zance ina da matashin ya kai kusan huɗu, eh, a ɗakina. Eh, ya kai kusan huɗu a ɗakina. Ka san ni ina bacci, inason inyi bacci da kyau. Eh, don ni na cika birgima sosai. Eh, zan iya inje nan, in dawo nan, inje sama, in dawo, in dawo ƙasa. Eh to, inada shi ya kai kusan huɗu a ɗakina. Eh kuma a ɗakin iyayena biyu biyu ne. Eh, a ɗakin yayana ma, nashi ya kai kusan uku. Eh to, ni kaɗai ne mai yawa. Huɗu, eh inada matashin ya kai guda huɗu. To, ka san bawa, bawa na ba fa ina bacci ne kawai inaso ina ɗan motsi, ina ɗan motsa wuya. Inje ɗan sama, in dawo ƙasa to haka nasha yi. Eh, to bawani abu fa ni ina bacci inason in bacci da kyau. Eh, banason ina bacci in tashi ingan wuyana yana ciwo, a, a, in tashi ingan baya na ciwo. Shiyasa kaga na tara shi da yawa. Eh, don ni gaskiya ina son bacci insan nayi bacci da kyau. Eh to ka ganin shiyasa ganin na tara shi guda huɗu. Kaman yanda na faɗa ɗazu, babana nada guda biyu, mamana nada biyu. Eh to, yayana, nashi uku ne. To ni kaɗai ne ma mai matashin ya kai, ya kai huɗu. Eh ni kaɗai ne matashin wanda ya kai huɗu. To ka gan, na san amfani dashi dayawa. Don nima na san amfaninsa. Eh, watarana kuma zan iya in kwanta a kan baya na da shi. Eh zan iya in ajiye, zan iya in kwanta a kan shi. Eh, don baya na ka san aiki kaje wurin aiki kaje aiki haka na ka yi aiki ka aiki ka aiki bayan ka zai ɗan wasu ciwo kaɗan kaɗaye. To, ni kuma na ɗan ciwo baya kaɗan haka na. To ina aiki inaji na gaji zan dawo gida kawai zan kwanta a kai. Eh to ina jin wani daɗi ne ina kwanta a kai. Don ni bana iya bacci in ba na, in ban kwanta a kan abu mai kyau ba. Eh to haka nake kwance a kan matashina. Eh to, zan ajiye biyu a, ta tsakiyan gudu sai in kwanta a kai. Eh kuma gaskiya ina min daɗi, ba laifi. Don abun na saba ke nan. Eh na saba kwance a kai shi. Ba yau bane na fara. Eh ba yau bane na fara kwance a kan shi. Sai kaga in zan bacci ina tara shi a tsakiyan gado sai in kwanta. Eh to inda na faɗa ni ne mai kaɗai mai, mai matashi guda huɗu a gida. Eh ni kaɗai ne mai shi. Ni kaɗai ne kuma nawa ya fi yawa. Eh kuma biyu kattikattisai biyu kanana. Eh biyu nan kuma, eh aunty na ne ta ban Ɗayan kuma ni na saya da kuɗina. Ɗayan kuma mama na ne ta bi. Kaga guda huɗu ke nan. Ba wani abu ba ina son kwanciya dashi a kai sosai. Eh don me? Don ciwon baya da ciwon wuya. Ka san in kayi aiki nan za ka ɗan samu ɗan zafi zafi kaɗan a bayan ka da ɗan zafi zafi kaɗan a, a wuyan ka. To shiyasa kagani nafi kwance a kai sosai haka. Eh nafi kwance a kai sosai haka. Eh zan kira, zansa, zansa guda biyu a tsakiya inda na faɗa fari, na, inda na faɗa na fari dazun ke nan. Zan sa guda biyu a tsakiya sai in kwanta a kansu. Eh haka na sha yi. Zan sa guda biyu a tsakiya sai in kwanta a kansu. Ina kwanta a kansu kai zakaji bacci na daɗi. Bacci na daɗi. Zan bacci da kyau. Inji banaji wani zafi zafi. Eh to ni na fara, ni na, na, na kawo su da yawa don ina abubuwan nan ne. Aiki ma, aiki namun yawa watarana. Ka gan in bada irin abun nan ba sai hankali. Don aiki na mun yawa watarana. To in ba da haka ba ayi to a wurin za a ɗan samu matsala. To ina iya kwance a kai in huta ɗan samu ɗanji daɗin jikina ni ma haka. Eh to in ba da haka ba to a wurin za a ɗan samu matsala. Eh to ina iya kwance haka don in ji daɗin jikina. Don in ji ya, jikina ya, ya, ya sake. Eh kuma ni ina bacci in jikina bai sake ba kai ba na iya bacci gaskiya. Ba na iya jindaɗin bacci ma kenan ma. Eh in bada haka ba ni to bacci bai zai haɗumun ba. Eh to haka ni na sha yi watarana. Zan kwanta sai inji daɗin jikina da kyau sai jikin san ka aiki amma bacci in san bacci na ya haɗu. Eh to haka na sha yi. Eh to matashinda na faɗa kenan matashina ya kai huɗu. Eh ni kaɗai ne ma mai huɗu a gidan mu. Eh kama mamana na ta biyu. Daya ubana ma nashi biyu. Eh, ne yayana ma nashi ya kai uku. Ka ganiko? To ni kaɗai ne mai huɗu a gidan. Don ina so ina kwance in kwanta da kyau inji daɗi. Bana ji, bana so inji wani matsala a jikina. Don watarana ina zo bacci ina tashi ina ɗan jin zafi zafi haka a jikina. Amma shiyasa kagan inda matashan guda huɗu nan bana jin wani zafi. Eh nafi amfani.

Yaya kake baya da ra'ayi aiki? To, inda nake baya da ra'ayi a aiki ko kuma in ce inda nake baya da ra'ayina a aiki shine duk abun da na gan zai ci gaba na aiki nake iya buɗe baki in ce to muyi hakan. Eh, zan inya ce to inda muke yi nan ba daidai ba ne. Eh, mu ja da baya muyi tunani da kyau. Yane zamu sake yi don mu ci gaba. To, haka ne na sha yi. Eh, zan gaya musu inda muke yi nan bai kamata mu yi haka ba. Eh, ko ogana ma in ya zo ofis nake iya gaya mishi to oga inda muke yi abu haka nan ya kamata mu canjasa muyi haka. Eh, to haka nake baya da ra'ayina a aiki. Eh, don me, don me, don aiki yayi kyau. Eh, kuma kaga in aiki yayi kyau ana tafiya ba damuwa, ya fi. Amma kaga in aiki bai yi kyau ba ana haka, ana haka ai za a samu matsala. Eh, kamanni nan a aiki duk abun da ban gane ba nake iya tambaya. Duk abun da ban gane ba nake iya tambaya. Don me? Don in gane. Don ka san aiki nan, aiki na kowa ne. Eh, kuma in ba ka da hankuri ba raka iya kai aikin mu nan ba. Aiki nan aiki hankuri ne. In ba ka da zuciya in ba ka da hankuri ka bari kawai. Wannan ba aikin ka ba ne. Ka nema wani aiki. To, haka ne na sha yi. Ina baya da ra'ayina inda nake baya da ra'ayina. Zan kira mutane eh ko kuma in jan sami ogana a ofis in na mishi magana in na ce to haka ya kamata muyi haka kaza, ya kamata mu bar wannan muyi haka kaza to sai ce to shi ke nan, in ci gaba. Eh, in ya so ra'ayina to in bai so ba sai ce a'a ra'ayinka bai yi ba. Eh, ka bi nawa. To, ka gan duk abu ne ya faɗa zamu yi shi don shi ne, shi ogan mu ne. Ka gane ko? Duk abun da ya faɗa zamu yi shi. Ko waye? Shi ogan mu ne. Dole mu bi shi. Dole muyi abun da ya faɗa. Ka gane ko? Duk abun da ya faɗa, ya ci, ya sha daidai ne. Ba ra mu motsa ba. To, ka gan sassa ka gan ni kafin faɗa ra'ayina a wurin aiki nake iya zuwa wurin ogan mu to in gaya masa fa. In na gaya masa sai ce to in ci gaba. Eh, in ya yarda ke nan in ci gaba. Sai in kira su wurinmu wanda muke aiki tare sai in gaya musu. To, inda muke aiki nan ba daidai ba ne. Ya kamata muyi haka. Eh, ya kamata mu bar haka zancen nan sai mu ci gaba da haka. Eh, to kaga haka ne na sha yi. Eh, gaskiyar magana ke nan. Haka ne na sha yi. Eh, nake iya gaya musu to mu bar haka mu zo muyi haka. Mu bar wancan mu ci gaba da haka. Ka gan haka aiki zai yi kyau. Eh, amma ka gan in ba da haka ba aiki bai dai ci gaba. Ka ga ni ra'ayina ina ke gaya ma mutane in sun ji to in ba su ji ba to shi ke nan. Eh, to ka gan in ba da haka ba aiki bai dai ci gaba ba. Eh, ka gan ko? Eh kuma inda na faɗa ɗazu aikin mu nan nei sa jiki ne. Gaskiyar magana ke nan. Zai sa jiki ne. Eh, in ba ka iya sa jiki ba ba raka iya kai aikin mu ba ki. Ko kaɗan ba raka iya aikin mu ba. Eh, in ba ka sa jiki ba ka aiki mu nan zai baka matsala sosai, sosai. Eh, don masu sa jiki ne suna jin daɗin aikin nan sosai, sosai. Eh, in ba ka sa jiki ka yi aikin nan zai baki wuya. Kuma ka gan aiki nan, aiki hankuri ne kuma. In ba ka da hankuri gaskiyar magana shi ne ba raka iya kai irin aikin nan ba. In ba da hankuri ba. Ka ga a wurin kuma za a samu matsala. Ba kowa bane masu hankuri. Eh, ba kowa bane masu hankuri. Kaman nin nan gaskiya kaman nin nan ina da hankuri. In ban da hankuri ba ra iya irin aikin nan ba. Don me? Don ni mai zuciya ne. To, ka gan ni ra'ayina haka nake yi. Duk abun da ban gane ba kuma nake iya tambaya. Eh, to duk abun da kuma ban ji daɗinsa ba nake iya faɗa in ce to ga ra'ayina fa ya kamata muyi haka kaza. In an yadda sai a ci gaba. In ba yadda ba sai in yi hankuri. Ba dole bane sai na sa mutane sun bi ra'ayina. Eh, kowa na da ra'ayinsa. To bai zama dole mutum ibi ra'ayina ba. Eh, duk abun da an yadda in ka yarda da ra'ayina sai mu je a haka. In ba ka yarda da ra'ayina ba sai in shiru bai zama dole ba. Amma kafin faɗa ra'ayina nake iya zuwa ofis na ogana. Eh, in faɗa mishi to ga ra'ayina fa ga abu ne ya kamata muyi. Eh, sai ce to shi ke nan. A ci gaba haka. Ra'ayina ke nan.

To ka san in ka sa jiki a aiki, aiki zai fita da kyau. Eh kuma duk abun da baka gane a aiki ba in ka tambaya, aiki zai fita da kyau. Amma kuma in kasa ra'ayi, ra'ayi wanda bai kamata ka sa a aiki ba, aiki bare fita da kyau ba. In kasa haushi a aiki, aiki bare fita da kyau ba. Amma ka gan in kasa hanƙuri, in kasa zumunci, in kasa farin ciki, kana aiki kana dariya da kowa baka samun damuwa da kowa, aiki zai fita da kyau. Kaman ni a wurin aikin mu duk abun da ban gane ba nake iya tambaya. Abun, abun da yake taimako na kenan a aiki a wurin aikin mu. In ogan mu na aiki, in yana ofis zan iyan in je in same sa,"Oga ni ban gane wannan ba, ban gane haka kaza ba." Zai nuna mun. To shine aiki na kyau kenan. Eh ni kuma nake aiki, ina aiki ina sa aiki yayi kyau. In aiki bai mun kyau ba kai ki ana ɗan samun wani matsala, matsala hakan nan. Ka gan ko? To ni haka nake. Eh ina aiki nake iya in ce aiki in, ya fita da kyau. In aiki bai fita da kyau ba a wurin ana samu ɗan matsala. Kagan ana aiki kasa zuciya a aiki. Dan aikin mun nan gaskiyar maganan shine in baka da hanƙuri bara ka iya ka yi irin aikin nan ba. Don me? Don aikin hanƙuri ne. In ba da hanƙuri ba, aikin nan gaskiya zai ma wahala. Maganan gaskiya kenan. Aikin nan zai ma wahala. Saka gan muna sa jiki muyi aiki, aiki ya fita da kyau. Don me? Don me hanƙuri ne aikinsa zai yi kyau. To ni kuma gaskiya abun da Allah ya taimake ni shine nake da hankuri. Eh kagan duk a gida ma bama aiki ba har gida duk abun da ban gane a gida ba nake iya tambaya in ce,"to ni ban gane wannan baya." Ana yi, "Eh in yi haka kaza ne ko in bari. Ko in ci gaba da abun nake yi ko in bari." Sai mama na ta nuna mun,"A'a in bar wannan in ci gaba da wannan." Ka gan? To haka nima in naje aiki. Eh to duk abun da kuma baka gane ba ka fat tambaya aiki, ka ruwa ne. Zai sa aikin ka yayi kyau. Amma in ka gane abu sai kayi shiru kam baka gane ba to damuwa ne kana jan kanka baya ne. Kuma baka gane abu ba ka ƙi ka tambaya damuwa ne. Aikin ka bare yi kyau ba. Kana ja aiki dawo baya ne. Kuma ka gan aiki na tafiya baya matsala sosai ne. Ka gane ko in aiki na tafiya baya matsala sosai ne mana. Ya kamata muna aiki muna sa jiki a aiki, aiki na kyau. Amma aiki ba kyau, aiki na tafiya baya da baya da baya ina zamu ji daɗin aiki. Ka gan babban matsala ne. Ba ƙaramin matsala zamu ji ba. Irin abubuwan nan yana kawo damuwa. Zaka gan aiki baya tafiya. In kuma aiki baya tafiya haka ana samu damuwa. Ka kan gani ni oga na na jin daɗin aiki da ni. Don ya san aikina akwai kyau kuma aikina na tafiya da kyau. Don duk abun da ban gane ba nake iya je in same ogana a ofis ya nuna mun. Don aiki yayi kyau. Ni mai hanƙuri ne, ni mai farin ciki ne in, ina aiki da mutane. Eh to ba kowa bane na da irin hanƙuri na. Gaskiyar maganan kenan ba kowa bane mai irin hanƙuri na. In baka da hanƙuri bara ka iya ka yi irin aikin nan ba. Maganan gaskiya kenan. In baka da hanƙuri irin aikin nan bara ka iya ka yi ba. Irin aikin nan zai baka wuya sosai, sosai. Ka kai matsala kenan. To ya za muyi? Ka sa jiki ka yi aiki da farin ciki, yafi daɗi yafi kyau. Ba abun da yafi farin ciki kyau, ba abun da yafi farin ciki kyau. Kakan duk abun da baka sani aiki ba ka tambaya. Ka tambaya zai taimake ka, aiki zai yi kyau. Amma kagan hmm in baka san abu ba kayi shiru ina aiki zai yi kyau. Ka gane ko? Kuma ina abun nan ne yana bama ogan mu haushi. Zai ce,"Ya kamata in bamu san uba mu dinga tambaya, bamu san aba mu nake tambaya." Ni kuma gaskiyar magana duk abun da ban sani ba nake iya tambaya. Don me? Don yana da amfani ne sosai. Ka gani ko in baka tambaya ba matsala ne. Kana ma kan ka ne ba ka ma wani. Zaka gan bana wasa da tambayar abu ko kaɗan. Bana wasa da tambayar abu. Duk abun da ban gane ba ina iya zuwa har ofis oga na in yi kuka in gaya masa,"to oga ni ban gane wannan ba. Haka nake aiki kuma haka aiki na kyau kuma haka aiki na tafiya da kyau."

Kasan aikin mu nan, inda na sha fada, aikin mu nan in ba ka da hankuri ba, ba za ka iya kai aikin mu nan ba. To in akwai damuwa a aiki, inda nake yi shine nake kiransu, in ce musu "to mene ne damuwan?" In na ji daga wannan gefe sai in ji daga ɗayan gefen, sai in san me zan yi. In abun ya fi ƙarfi na ne sai nina ke iya in kira ogan mu a ofis, in ce "to ga abun da yake faruwa." E, "ga abun da yake faruwa," sai ya gaya mu to ga abun, ga abun da zan yi su, ko kuma in yi, duk abun da zuciya na ya ce in yi. Ka gane ko? Don gaskiyar maganan shine aikin mu nan in ba da hankuri ba, ba za ka iya ka yi aikin mu nan ba. Na sha fada maganan nan, aikin mu nan aiki hankuri ne. To waɗansu kuma basu da hankurin cen. Waɗansu kuma su basua sa zuciya su yi aiki. Kullum suna rikice juna, kullum suna rikice juna. Ka ga irin abun nan ba kyau. Ya kamata in za ayi aiki, ayi aiki da farin ciki, da dariya da juna, ba gulma ba haushin juna. To waɗansu kuma haka suke yi, to aiki ba zai ci gaba ba. To ka gan in akwai damuwa a aiki, nake iya kiran wannan yazo, in kira masu damuwan su zo, sai in tambaye su "me na faruwa? Mene ne damuwa? Mene ne rikicin?" Sai su ce "to ga abun dake faruwa." In na ji daga gefen nan sai in ji daga gefen nan, sai in san me zan yi. In abun ne ya fi ƙarfi na, to ogana ne, zan jira ogana. To hakan ne anko ya mun. To ina makaranta, ni ba na su ba, ni ba mai son damua ba ne. In na zo nayi girma, ka gane ko? To haka ne anko ya mu tun a gida. E, an can in akwai damuwa, in kira masu damuwan, in ji daga bakinsu sai in san me zan gaya musu. To ka gan irin abu haka ne aiki zai dinga kyau, aiki zai dinga tafiya da kyau, za ci gaba da aiki ba matsala, ba damuwa. Amma kullum kullum ana rikici, an nan ana rikici, har can ana, aiki ba rai tafiya ba. Maganan gaskiya kenan. Kuma don aiki da rikice, ina aiki zai yi kyau? In ana aiki da rikice, ana aiki da bakin ciki, aiki bai taɓa kyau ba. In ba sa jiki ma a aiki, aiki bai taɓa kyau ba. Ka gane ko? A wurin za su samu matsala. Amma ka gan aikin mu nan, aikin sa jiki ne. Ana sa jiki, ana, ana, ana farin ciki, ana murmushi, ana dariya. To a wurin aiki zai yi kyau kuma aiki zai fita da kyau. Ka gane ko? Amma in akwai damuwa an nan, akwai damuwa an nan, ina aiki zai je? To ka gan in aiki din ne, in damuwan ne ya fi ƙarfi, sai nake iya in je in sami ogan mu, in ce "to oga ga abun da yake faruwa ba. Ni in abun nan gaskiya kam ya fi ƙarfi na, me ka gan zamu iya mu yi?" Ka gane ko? To in mun gan akwai mai laifi a ciki, in ogan mu ya gan akwai mai laifi a ciki, kuma laifin babban laifi ne, eh, laifin babban laifi ne yake iya ya salameka. Eh in laifin ka babban laifi ne yake iya ya salameka. Eh amma in laifin ba babban laifi ba zai iya ya yafe ka, ya ce "to kar ka sake." Kuma in ogan mu ya gaya ma kar ka sake, kar ka sake. Bai kamata in ce kar ka sake ba, ka je ka sake yi kuma. Abun da ya gaya maka kar ka sake, ka sake yi abun, ka gan bai haɗu ba. Ko kaɗan bai haɗu ba. To a wurin ana samun matsala. Eh don shi mai sa jiki ne aiki. E to tun da yake sa jiki a aiki, yana kiran mutane ma waɗanda suke sa jiki a aiki. To ka gan in kana sa jiki a aiki akwai amfani sosai. Ba ƙaramin amfani ba. Amma ana rikici a can, ana rikici a nan, ana, aiki ba rai cigaba ba. Maganan gaskiya kenan, aiki ba rai cigaba ba. Kuma aiki baya ci gaba, ana samun matsala ɗayawa ɗayawa. Ba sau ɗaya ba, ba sau biyu ba. In aiki baya ci gaba ba, ana samun matsala sosai. Ka gan ko? To yaushe za mu ci gaba da haka. Kuma aiki ana haɗe da hankuri ne. To haka nake yi a wurin aiki. In na gan akwai damuwa a tsakanin mutane biyu, nake iya kiransu in tambaye su to mene damuwan? E su faɗa damuwa, in ji daga dukansu biyun. In damuwan ya fi ƙarfi na ne, nake iya in je in sami ogan mu, eh in gaya masa mene na faruwa. E amma in ogan bai fi, in aiki, in damuwan bai fi ƙarfi na ba nake iya gaya musu "to ga abun da za ku yi." Bai kamata ku yi haka ba. To haka nake shayi, haka na shayi. Kuma inda na faɗa in damuwan ne ya fi ƙarfi na, nake iya in je in sami ogan mu, in gaya mishi.

To ni zan ce na fi son biskit. E, na fi son biskit. Ko ma ina zan je, ko wurin aiki na je, ka gane ko wurin aiki na je, ina iya siya biskit. E, tun ƙarami ka ban ni kawai da maganan biskit. Ni na son maganan biskit sosai don ina cin biskit sosai sosai. Ai bana wasa da biskit. Ka gan biskit, ka bar mun biskit kawai. Tasa ka gan inda na je ko ma ina na je ina iya in siya biskit in ci. Don ni gaskiya ina son maganan biskit sosai sosai. E, ka gan biskit ina haɗa shi da, da coke. Ka, yana mun daɗi. Ba ƙarami daɗi yake mun ba. Ka gane ko? Wa biskit nan fa to ina ƙarami ne fa. Na sa siya biskit. To akwai wani biskit wanda ogan mu ya ci ka kawowa a wurin aiki. Du ran da ya kawo biskit can sai ya neme ni. Ana kiran biskit in Nesquik biskit. E, ana kiranshi Nesquik biskit. Du ran da ya kawo biskit in sai ya neme ni. Don ya san ni ma nake na son biskit sosai. E, wasu lokaci ma a aiki, ina aiki ina ɗan cin biskit. Ina aiki ina ɗan cin biskit. Ina aiki ina ɗan cin biskit don abun nake so ke nan. E, to ni biskit ka barmi biskit kawai ina son maganan biskit sosai. Ba ƙarami so nake yi ba. Don biskit, ni wata rana ma zan iya ina cima biskit ma ina lashe hannu. Walahi, wata rana zan iya cima biskit ina lashe hannu. Ina cima biskit ina lashe hannu. Ban san domin ba, ina so ne kawai. E, akwai abubuwan da biskit, in na ci biskit akwai wani daɗi ne nake ji. E, akwai inda, inda nake jin daɗi. To daɗin ne nake so a biskit. E, in ba biskit ba ka, bana cin wani abu gaskiya. In ba biskit ba bana iya in sa wani abu a baki. Don biskit ne na, na fi so. E, to ka gan a gida ma wata rana in zan je kasuwa ko na fito kasuwanci ina siya biskit da yawan ajiye a ɗaki. Ba wani abu ba don in dinga ci kawai. Ba wani abu ba don in dinga ci kawai. To ina iya in siya biskit in tara su a ɗakin aji, ajiye yi yawa don in dinga ci. E, in dinga ci in dinga ci. Ko wani lokacin wanda ina ɗan jin yunwa kaɗan ina cin biskit. E, ko wata rana ma in zan fita da abokanaye na, in za mu je wani wuri, e, muna ɗan fita, biskit muna siya. E, an fara siya biskit sai mu ci. Ba wani abu ba. To ina so. Su ma sun san ina son maganan biskit da yewa. Sun san na maganan biskit sosai. E, ni to akwai wata rana ma, na, na tuna ta wanda nake ƙa-ƙarami, lokacin da nake ƙarami, ba ran da bana cin biskit. Gaskiyar maganan ke nan. Ba ran da bana cin biskit. So biskit ni gaskiya na fi son biskit. Ba, ba ƙarya. Na fi son biskit sosai. Na tuna da lokacin da nake ƙarami, lokacin da nake makaranta, ba ran da bana cin biskit. In za a ba abinci ma mama na tana sa mun biskit a ciki. E, domin ina son maganan biskit sosai sosai. Ita ma ta san ni. Wallahi ita ma ta san ni da son maganan biskit. Ai biskit ka bar mun kawai. Biskit ka bar mun ka. Ni in ba biskit ba kai, bana iya, bana iya cin wani abinci makamanni ba. In ba biskit ba wata rana ke nan ba. Amma ka gan anti na ta, ta gane kai. Ni ina son maganan biskit sai ta, ta ce to, ita in ban, in ban ci abinci ba bata sa mun biskit ba. In ban siya, in ban ci abinci ba, ba za ta siya mun biskit ba. Sai na zo na rage cin biskit ina cin abinci sosai to ka gani biskit, ina son maganan biskit sosai sosai. Wallahi. Biskit ka bar mun biskit kawai zan cima biskit. In cima, in cima, in cima, cima. Ko naje wajen aiki ma, nayi aiki nayi aiki in zan fita haka nan wata rana sai inje in siya biskit a hanya. E, wata rana idan ban gan biskit ba zan aika, e, kama ogana ko ma ina zai je sai ya siya biskit ya sa a mota. Wata rana ma in ya shigo aiki sai yana zuwa da biskit a cikin mota. Kullum akwai wani kamar inda na faɗa na fari. Akwai wani biskit wanda kullum in ya siya sai ya neme ni. Mu zo mu ci tare. Domin, don ya san ina son biskit in sosai. Sa ka gan biskit kawai hm, ni ka ban ni kawai da biskit. Ina son maganan biskit sosai. Baba na ma na son maganan biskit fa amma kai bai kai ni ba. Mama na ma ba ta, tana son maganan biskit gaskane. Ina kaman a gidan mu ba wanda ya kai ni son biskit. Gaskiya maganan kenan. Ba kama, ba wanda ya kaini son biskit a gidan mu. Ina son biskit sosai sosai. Ba ƙarami so nake yi ba. Ai ka ban biskit zan cima biskit, zan cima biskit. Har in ji ba daɗi. Kuma abun baya taɓa fita ma kai. Ban san donme ba. Wasu za su ce suna cin biskit yana fita musu akai. Ni kuma ban taɓa cin biskit ya fita mun akai ba. Maganan gaskiyan ke nan. Wallahi ban taɓa cin biskit wai ni haka na ci biskit ya fita mun akai ba. Don ina so, na, ina sonshi sosai. To abun nafi so ke nan. Biskit, ai ina son biskit sosai.

Eh ina yi sosai ma. Ka san abu da kasuwanci? Kasuwanci baaa wasan yara bane. Maganar gaskiya ke nan. Kasuwanci kam ba wasan ya yara ba ne. Eh kasan kasuwanci akwai wuya gaskiya ko to in ba wai zaka sa jiki kai kasuwanci ba kam, ba za ka samu abun da kana nema ba. Eh to a sati ina iya samun dubu hamsin eh. Sai wata rana kuma in samu ko dubu sittin. Eh kasan zuwa zuwa ne abun nayi eh a sati sai in samu dubu hamsin watarana in samu dubu sittin watarana in samu ma har dubu talatin. Amman in banyi ciniki sosaiba nake samu dubu talatin. Wata rana na samu har dubu ɗari. In ban ciniki sosai ba ina samun dubu talatin. Amma kaga wata rana jna samu har dubu ɗari. To ka gan ai wancan kam balaipi. Eh ana ɗan samu, ana ɗan kurkuba baki, ana ɗan siyan wasu abubuwa, ana ɗan siya kaya, ana ɗan siya tulare. Kaga yanke yana, yana rufa asiri. Ai to gaskiya kam in an maganan kasuwanci ina ƙoƙari. Eh in anzo gefen kasuwanci kan gaskiya inasa jiki don in samu abubuwan da nake so ko kuma abubuwan danake nema. Ana ce target kenan a turanci. Eh to kagan ina kokati kam. In an zo batun kasuwanci ina sa jiki. Don kasuwanci as asalin kasuwanci mamana ne ta koya min ka eh to kagan a rana da tata samu eh ko wani rana tana samu ko dubu goma dubu goma kowane rana eh to a sati zata iya ta samu kusan dubu hamsin. Eh dubu hamsin a kasuwancin ta. To ni kuma na zo na koya duk a wurin ta. Kaga haka yake. To ka gan ni kuma a rana zan iya in samu ko dubu, dubu ashirin eh ko dubu tara-- talatin. Wata rana ma a sati ina iya samun ko dubu ɗari a sati. Ka gan ba ƙaramin riba na yi ba. Don me? Don ina sa jiki a kasuwanci. Kasuwanci in ba ka sa jiki abubuwan da kene kana nema ba ra ka samu ba. Oga na ma a wurin aiki shi ma yana kasuwanci. Shi ɗan kasuwa ne. Yakan iya gayamun we. A rana shi yake samun dubu, dubu hamsin. Eh yake gayamun wai. A rana shi yake, yana iya samun dubu hamsin. A sati yana iya samun dubu ɗari biyar. Ka gan ba ƙaramin kuɗi ba ne. Dubu ɗari biyar ba ƙaramin kuɗi ba ne. To ka gan haka ni nake samuwa a kasuwanci na. To na san ni ina sa jiki. Eh kuma mutane suna iya zuwa sosai su siya abu a wurina. Eh mutane suna iyan zuwa sosai su siya kayan, abu a wurina. Eh don ni gaskiya abubuwan nake siya mutane suna jin daɗi. Kuma kasan duk abun da kana siya ana saya sosai ana jin dadi a kai za a dinga zaka dinga samun kudi sosai a kai. Eh duk abun da kana siya ana samun kuɗi akai za ka dinga jin daɗi sosai. To in ba ka samun, in ba ka samun riba, in ba ka samun kuɗi abubuwan da kana siya ba kyau kenan. Shi yasa ka gan ni a rana nake iya in samu dubu goma ko dubu ashirin. A rana kam e. Eh ina ciniki sosai, ina ciniki sosai, ina ciniki sosai nake iya samun dubu ɗari a sati. In ban ciniki sosai ba kuma to nake iya samun dubu talatin. Amma ni abun a sati ina, ina ƙoƙari in samu ɗari. Ba na so ina wuce ɗari a sati. Eh ba na so ina wuce dubu ɗari a sati. Don ni abun da nake nema kenan. Eh a sati kam ina iya kaci ƙoƙari kan wuce dubu ɗari. Inna wuce dubu ɗari kai ina ga kaman ban yi ƙoƙari ba. Shi yasa ka ga ina sa jiki, ina sa jiki in yi su siyayya. Duk abun ya ƙare a shago ina iya shiga kasuwa in yi su siyayya in dawo. Don me? Don in samu abun nake nema. Eh duk abun da nake nema ina iya samu a kasuwa. Don me? Don ina so in sati yayi ina da dubu ɗari a hannu. Eh ba ƙarin bane ina sa jiki sosai. Sasa ka gan ni a rana ɗaya zan iya samun dubu a rana ɗaya kenan ba zan iya in samun dubu talatin ko kuma dubu ashirin ko dubu goma ma. Eh in ban, in ban, in ban, in ban sa jiki bake nan dubu goma. In ban sa jiki ba. Ka gan amma ina sa jiki, nasa jiki, nasa jiki. Ai a sati gaskiya kam ina samu kusan dubu hamsin ko dubu ɗari ma don ina sa jiki sosai. Ka gan akwai ba, ba matsala. Eh iri wannan kam ba matsala. Ba'a samun damuwa irin wannan. To kagan ai kasuwanci saida ja jiki, sa jiki. In baka sa jiki barakai kayi kasuwanci ba. Maganar gaskiya ke nan.

Muryanka tana da ƙarfi ko a hankali? To, muryana zan ce akwai ɗan ƙarfi dai. E, ina hira dai ina hira ina iya ɗaga murya sama. E, amma dai ina gida ina magana da baba na ko mama na ina iya rage murya. E, to ina tare da abokanaye na kuma muryana yana da ƙarfi. E, to kaga ina tare da iyaye na kuma muryana yana da hankali. E, ina iya rage murya. E, ace muryana da na hankali kenan ba? Ko kuma ina tare da ogana a aiki mu na aiki tare. E, to bana iya ɗaga murya. E, don shi ogana ne yayi bai kamata in ɗaga murya ba. To ko kuma in ina waƙa. E, ina waƙa ina wanka ina waka bana ɗaga murya. Ina waƙa da hankali kuma ka san ni na iya waƙa. E, to amma ina tare da iyaye na inda na faɗa dai muryana bana ɗaga wa. Na rage murya. E, to na cika magana da hankali. E, amma ba kullum bane dai nake magana da hankali. E, ran da nake magana da hankali ina tare da ogana. E, ina tare da ogana ina iya magana da hankali. Amma in ina tare da abokanai na ina iya magana da ƙarfi. E, don abokanaye na ne. E, irin mun fita na ɗan taso aiki, na ɗan wanka, na ɗan huta in mun je fili. To magana na ina fara hira, hira na, na hirar ƙarfi ne. E, amma ka gan ina tare da iyaye na ko kuma an zo gidanmu to ina magana da hankali ne bai kamata in ɗaga murya sama ba. Ka gan ina ɗaga murya sama damuwa ne. To bana iya ɗaga murya sama. E, ogana ma a wurin aiki in yana ma abu in yana koya ma abu bai kamata baya so ma kana ɗaga muryanka sama. Yana so kana mishi magana ka dinga mishi magana da hankali kuma baya so maganan sauri. E, don kana mishi magana da sauri baya iya gane me kana faɗa. Yana so ka natsu kayi mishi magana don ku gane junanku. E, ka natsu ka mishi magana in ba ka natsu ka mishi magana ba ai a wurin za ku samu matsala ba ku gane junanku ba. To ni ina iya magana da hankali ina tare da abokanaye na ne. E, amma in ina tare da iyaye na ma ina magana da hankali. Amma kaga in na fita yawo ina irin mun ci fita da abokanaye na mun je shaye-shaye ni bana iya magana da hankali ina tare da abokanaye na bana iya magana da hankali. E, ka gan a-a ogana, ka gan babana, ka gan mamana, e, da yayana ma ina iya musu magana da hankali. E, to inda zan ɗaga muryana kuma inda zan magana da ƙarfi shine in ina tare da abokanaye na ko kuma mun je kallon ball. E, ana ihu a gidan ball a-a ana mimmi-mimmi mun je ƙwallon ƙafa kenan ko ana kiran shi ball. E, to haka ni na cika yi. E, amma ka gan inda na faɗa dai ina tare da ogana bana iya ɗaga murya. Ban san don me ba. E, don don bana son raini. Wasu ka san in suna mun magana kana ɗaga muryansu in ba ka musu magana da hankali za su ce raini ne. To ka gan iri wannan bai kamata ba. Hmm, bai kamata kana raina ogan ka ba duk abu ne ya faɗa kabisa. Duk abu ne ya ce ka ka yi ka ka yi duk abu ne ya ce ka yi ka yi. Kagane ko? To in ya ce ka yi baya so magana dai da hankali ka kai magana da hankali. Ya ce baya so maganan ƙarfi kabisa. To haka ni na cika yi da ogana. In yana magana ni ma ina magana da hankali bana ɗaga murya sama. E, haka ma iyaye na in suna magana ni ma ina magana da hankali bana iya ɗaga murya sama. Hmm, amma ka gan ina fita da abokanaye na bari kawai, hira kawai za dinga hira za dinga hira ina ɗaga muryana ma sama da ƙarfi don ba ruwa na abokanaye na ne ba abu ne za su mun. Hmm kuma ba abunda zai faru. Kagane ai ba abu ne zai faru. Amma ka gan ina tare da ogana ne bana iya ɗaga murya. Ina iya magana da hankali tun ina makarantar tun ina ƙarami ni na saba magana da hankali ne ma. Don me? Don na saba. E, tun ina ƙarami bana iya ɗaga murya. Bana iya ɗaga murya ban san dome mai. Yanzu ne mana ɗan fara ɗaga murya an ma na ɗan fara magana da ƙarfi. Amma ƙarfi ma don ina tare da abokanaye na ne ko kuma mun fita yawo. Yauwa ana hira ana ɗan to ni kuma gaskiya ina tare da su bana iya hira da hankali. Ina hira da ƙarfi ne. To abokanaye na ne ya me ya za su yi? Hanƙuri za su yi. Su ma suna mun magana da ƙarfi ma ba su iya mun, ba su iya mun magana da hankali. Ka gan ko? To wancan ba matsala ba ne. Amma in kana ɗaga murya ma ogan ka ko kuma maman ka ko haba? Ko baban ka ko iyayen ka ai ka gan wannan babban matsala ne. Ka gan ko? Ai ba ƙarin matsala ba. Shiyasa ka gan ni ina magana ina iya rage murya na. Ina iya magana da hankali. An waye ni ko? Ni na iya magana da hankali.

To! Ni zan ce kullum ne, eh kullum kullum ne ni zan ce. Don ka san ni ɗan kasuwa ne kuma ina kasuwanci. Eh ina kasuwanci sosai, ni ɗan kasuwa ne to zan ce kullum. Wata rana ina, ni kaman ni ina sayar da kayan maza, ina sayar da kayan yara ma har tsofaffi ma nake iya sayar da, na, na, na iya sayar da kayan tsofaffi. Ka gane ai? To! Ni in na je kasuwa ina iya ƙirga abubuwan da na saya. Eh ina iya ƙirga abubuwan da na saya to in na dawo gida in san nawa ne na kashe a kasuwa. Eh haka na sha yi. Ina iya ƙirga kayan kyau da na saya in san nawa ne na kashe, in san nawa ne kuma zan kashe. Eh haka nake yi. Don ka san ni ɗan kasuwa ne ya kamata in san kuɗin wanda zan sa a cikin kasuwanci na kuma in san kuɗin wanda zan sa in je kasuwa da shi. To! Haka nake yi. Eh na sha ƙirga da yawa. Eh ba yau ba ne kayayyaki na ka san akwai su, akwai, akwai kayayyaki da yawa. Eh kuma kayayyaki na su na da tsada dole in ƙirga. Eh in san nawa ne zai shiga shago, in san nawa ne kuma zan kai kasuwa. Ka san kayayyaki sun yawa kuma in ba da ƙirge ba ana samun matsala. Eh kayayyaki na in ba da ƙirge ba ana samun matsala don sun yawa. Eh to! Kuma ɗan gida na kuma baya nasuwa wata rana in yana ƙirge baya, baya nasuwa wata rana. To! Ni, ni ne, ni kaɗai ne nake ganema kayayyaki. Ni kaɗai nake iya nasuwa in ƙirga nawa ne kayayyaki na. Eh don ka san siyayya abubuwa yanzu akwai tsada a kasuwa. Ya kamata in san nawa ne ya shigo shago, in san nawa ne kuma zai fita shago. Eh kuma in san nawa ne zan, zan sayar. Kuma in san nawa ne ya kamata in saya. To! Ka san kullum, kullum, kullum kuma ina ƙirge. Ba ran da ba na ƙirga kayayyaki na don in san nawa ne. Ai in ban ƙirga kayayyaki na ba matsala ne, babban matsala ne. Ya kamata in san nawa ne yake shiga cikin kasuwanci na, in san nawa ne kuma yake fita cikin kasuwanci na kuma. Eh in san nawa ne yake fita kasuwanci na kuma in san nawa ne yake shiga kasuwanci na. Eh to ka san irin abubuwan nan ya kamata ka sani. Don me? Don ka san inda za ka kashe kuɗi. Eh to! Ni kayayyaki na ana kamu ne kuma inda ana kamu kuma akwai nisa sosai. Kuma in sun kamu kayayyaki na yana yawa yana yawa sosai ka gan yanzu ya kamata in naso in zo na ƙirga kayayyakin. In ban ƙirga kayayyaki ba to a wurin zan samu matsala. Kuma wasu, wasu lokaci ba ni kaɗai nake ƙirgawa, ina neman taimako. Eh wasu lokaci iyaye na kaman mama na ita ma tana kasuwanci. To! Wasu lokaci in bata shagonta ta zo ta taimake ni in ƙirga kayayyaki na. To! Ni na sha ƙirgawa. Don ba yau ba ne, ba yau ba ne kullum, kullum ko a wurin aikin mu ma. Ka san ni ina aiki ina kasuwanci. In ban je aiki ba ina wurin kasuwanci na. In na je aiki kuma ina barin wani ne, ina ajiye ɗan gida a wurin. To! Ka san in na je wurin ina, ina aiki in ogana ya kawo abu dole mu ƙirga. To! Haka ya faɗa. Dole mu ƙirga mu san nawa ne. Eh amma ka gan in ya kawo abu da yawa, ya kawo kayayyaki da yawa in ba mu ƙirga ba to matsala ne. In ɗaya ɓata to ka gan damuwa ne. Amma ka gan in ya kawo kayayyaki ya yawa muna iya zuwa mu ƙirga mu san nawa ne. Eh mu san nawa ne ya shiga, mu san nawa ne ya fita. Don me? Don gobe. Eh bai kamata an kawo kayayyaki ba mu ƙirga ba. Ka san matsala ne kuma babban matsala ne. Ya kamata duk kaya wanda ya zo mu ƙirga. Mu san nawa ne ya fita, mu san nawa ne ya shiga. To! Haka mun sha yi kullum, kullum, kullum, kullum, kullum ba ran da ba muyi haku. Eh don kuma yana mana taimako, ba laifi. Eh to ka san kayayyaki in ya yawa ba ka ƙirgawa za ka samu matsala. Dole ka san nawa ne yake shiga kasuwancin ka kuma ka san nawa ne yake fita. To! Kayayyaki na kuma kullum, kullum nake ƙirgawa. Ba ran da ba na ƙirga kayayyaki na. Ko ka fin in je aiki ma wata rana ma ina iya ƙirga. Wata rana zan tashi da sassafe in shiga ƙirga kayayyaki na. Don mene? Don in san nawa ne yake shiga kuma in san nawa yake fita. Eh haka an koya mun. Eh ko oga, ogana ma a ofis shi ma ya so ƙirga kayayyakin sa don ya san nawa ne yake shiga ofis, ya san nawa ne yake fita ofis. To ka gan ni ba na wasa da ƙirga kayayyaki na. Maganan gaskiya kenan. Ba na wasa da ƙirga kayayyaki na. Ina iya in san nawa ne yake fita kuma in san nawa yake shiga. Don me? Don gobe. Eh bai kamata irin ina zuwa ana kawomin kayayyaki da yawa ina barin shi ba na ƙirgawa ba. A'a babu, ka gan bai haɗu ba. Kaman inda na faɗa ta fari dazu ina ƙirga kayayyaki na kullum, kullum, kullum. Ai ba ran da ba na ƙirga kayayyaki na babu.

Eh ina yi ma sosai, ina yi sosai. Ka san inda na faɗa da su, inda na sha faɗa dai. Aikin mu nan, aikin wanda nake yi yanzu, aikin waya ne. To in ba ka yi, in abubuwa ya ɓata, za samu damuwa. Eh in abubuwa ya ɓata, za samu damuwa. To ka gan inda app nake, akwai app nake yin so a waya wanda yake taimake ni ajiye abubuwan nan don kai ɓata. Eh akwai app nake using yana taimake ni ajiye abubuwan nan don kai ɓata. Sunan app in Google. Wallahi Google ne yake taimake ni nake ajiye abubuwan in kai ɓata. Ko nayi shekaru da shekaru da shekaru da shekaru zan samu, zan dawo in same shi a wurin. Eh amfani babban waya ke nan. Ai sassaƙa ganin kullum ina jin daɗin wayan nan. Sassaƙa ganin bana so a rabu da wayan don me? Don wayan na mun amfani sosai. Aikin mu nan in ba da waya ba ba ra ka iya ba. Maganan gaskiya ke nan. In ba da waya ba zai ma wahala kai irin aikin nan. Sa sakaga muna nema kowa, muna sa kowa ya je siya babban waya. Don ka san ana aiki ana sa a waya. In abu ya ɓata to damuwa ne. To ka gan kamar ni ina aiki ina sa waya ina sa a wani wuri ana kiran wurin Google. Eh ko dai shekaru da shekaru da shekaru na dawo na nema zan gani. Eh kamar hotuna na ina iya sa hotuna na a Google, ina sa wa-wakoki na ma a Google ko bidiyo mana ina sa a Google. Eh don yana taimako sosai sosai ba ka raimi taimako ba. Ai kagan zanyi in shekaru shekaru in dawo inga hotuna na. Eh ina da akwai, zan sa email nake nan ko sai fita mun da abubuwa nan. To kagan wance ai yafi. Zamani iyayen mu kuma ba su samu irin abubuwan nan ba. Mu ne kuma mun zo muna, mun samu abubuwan nan kuma muna jin daɗin sa. To kagan irin abun ban kuma akwai amfani. Inda na faɗa dai za ka iya ajiye abubuwan ka yayi shekaru da shekaru da shekaru za ka iya ka dawo ka same shi kuma a wurin inda ka ajiye. Eh kuma zai gama shekaran wanda ka ajiye bai ɓata ba. Ko ko dace ma ka ɓatar da wayan ka ko an sata wayan ka, eh tunda abubuwan ka yana cikin Google can, hotunan ka ne, dakomi dakomi, kayan aiki ne, da wakoki ne tun tunda yana yake cikin Google can karka damu bare ɓata ba. Hm, ko da a ce wayan ka an sata ko ya ɓata, eh ko dai ce ka siya sabon waya. In ka sa Google can ka sa email naka ke nan ko ana kiransa turancin email. In ka sa ko dai ce ka dawo za ka gani. Eh za ka gan a wurin bai ɓata ba. To kagan abun yake mun da kyau, abun yake mun kyau ke nan da abubuwan. Eh to ko ka yi shekaru da shekaru shekaru da shekaru in ka dawo za ka gan abubuwan ka. Za ka gan su hotunan ka, za ka gan su wakokin ka. Ba abu ne ba ka gan ba su kayan aikin ka duka suna wurin. Don me? Don akwai amfani. Ana kiran abun Google. Ai in ba da babban waya ba ba za ka iya irin aikin mu nan ba. Eh don aikin mu inda nake faɗa aikin sa jiki ne kuma aikin waya ne. Don zaka dinga sa abubuwan ka, abubuwan aikin ka a ciki kai ɓata. To ina za ka sa abubuwan wayan ka in ba in abubuwan aikin ka in ba waya ba? Kagan ko a wurin ana samun matsala to sassaƙa ganin yana taimako sosai sosai. To abubuwan da ka yi, na aiki a kai nake sa a waya na. To abubuwan na aiki a kai nake sa. Ko na fita da abokanai na mun je wani wuri, mun yi ta ɗauko hoto, mun yi ta dariya, mun yi ta shaye shaye ko ma me muji yi za mu dawo mu sa a wayan mu. Eh don kai ɓata. Don shekaru da shekaru in ya wuce za mu nema. Ka gani ko? Eh shekaru da shekaru ya wuce za mu, ko ma za mu dawo kuma mu nema don mun san me? Mun san amfanin sa. Sassaƙa ganin bana so abubuwa na yana ɓatawa a waya. In abubuwa na ya ɓata waya a wurin nake samun matsala. Eh in abubuwan na ɓata waya gaskiya koh bana jin daɗi. Eh to kagan duk aikin wanda nake yi, duk ko ma me zan yi, ko wakawa haka ne nake ji, ko hotuna ne nake ɗauko hotuna, ko abubuwan aiki ne nake ajiye a waya na don kai ɓata. Ana kiran abun Google. Eh ko anyi shekaru da shekaru ka dawo, ka dawo za ka dubi shi za ka gan shi a wurin. Eh ko ka yi shekaru ashirin ne ko shekaru hamsin ko ma ina ka je in ka dawo za ka gan shi a wurin baya ɓatawa. Kagan ko? To taimako wayoyin ke nan. Ai ba ka raimi taimakon waya na mana ba. Ai mun san amfanin waya ne ya sa mun siya. Kuma wayan kuma ko ma me ka sa za ka samu fili. Eh wayan baya cika. Ko ma me ka sa ba ka rain fili za ka samu ba. To kagan abun baya, baya matsala. Ko ma ina ka je in ka sa za ka je ka same shi. Sunan abun ana ce Google.

Aiki da rayuwa abu biyu ne. Kamanni inda nake yi, in zan yi aiki ina aiki da zuciya ɗaya. Bana so ina tunanin wasu abubuwan daban daban dabab daban. To in na tunanin wasu abubuwa daban daban daban daban, gaskiyar magana shine bazan iyayin aiki ba. A wurin nan zan samu matsala. Don aiki da rayuwa abu daban daban ne. To in na zo aiki ina nasuwa in yi aiki da kyau. Ogana yana son nasuwa ne. Kuma aiki, ina aiki ina sa jiki. In zan aiki ina sa jiki bana wasa. Bana haɗa wasa a cikin aiki. Don na san ogana baya son wasa, amma in kana wasa, kana haɗa da aiki bai ji daɗi ba. Rayuwa kuma in zanyi rayuwa, idan zan gama aiki watarana na gama aiki ina dawo gida ina hutawa, sai inkira abokane na mu fita mu je mu yi rayuwa. Aje a haɗu, a yi shaye shaye, a yi dariya. Ka san wance yanzu an fito an gama aiki kenan. To in aiki ya zo kuma zan natsu yin aiki. Don ka san aikinmu nan in ba ka sa jiki ba ba za kai iya kai aikin nan ba. To in ba ka sa jiki ba za ka dinga samun matsala dayawa sosai. Ka gan ko? Zaka gani aikina ina sa jiki bana wasa da aikina ko kaɗan. Ko kaɗan ni bana wasa da aikina. Duk abun da ina yi bana so ina sa wasa a ciki. Ogana ma ya sanni sosai haka. To ka gan sassa ka gan bana taɓa haɗa rayuwa da aiki. In an zo aiki ina sa jiki in yi aiki. In an zo rayuwa za a yi rayuwa. Za a yi rayuwa gefe. Amma in an zo maganan aiki za a sa jiki ayi aiki don aiki ya fita da kyau. Don ka san in ba ka sa jiki ka yi aiki ba, aiki bai fita da kyau ba matsala ne. Za a samu babban damuwa. Ka ga sassa ka gan ni bana taɓa haɗa rayuwa da aiki. In zan yi aiki zan yi aiki. In zan yi rayuwa zan yi rayuwa. Amma ana aiki kafin a je ayi rayuwa. To ka gan ni kamanni nan inda nake yi inna tashi da safe inna yin wanka inna nema kayan da zan sa. Amma ni zan fara share share. Na gama wasu share share na nema kayan da zan sa sai in je aiki. In na je aiki ina nasuwa yin aiki da zuciya ɗaya. Ina mamaita dole sai na gama aiki. In ban gama aiki ba bana tashi aiki. To ka gan inda abubuwa nan ne na temake ni. Sai na gama aiki kafin tashi. In ban gama aiki ba bana tashi aiki. Eh ko kuma in aiki ya fi ƙarfi na ne ina iya bari gobe in ci gaba. Ka gane ko? To in ina aiki kuma bana haɗa aiki da dariya, bana haɗa aiki da wasa ko dariya, wawan cin dariya. Amma ka gan in ina aiki ina aiki kuma a aiki na duk abunda ban gane ba ina iya gama tambayi ogana don igayamun. Don me ina so ina sa jiki nai aiki. Ka gan yanzu in na gama aiki in an dawo gida yanzu ana ɗan addu'a da abokanaye. In kaɗan huta ka yi wanka sai a haɗu da abokanaye na sai a fita kuma aje a sake hira, a dawo, a yi dariya, a yi me me me don me don ana tare. To haka ni na sa yi. Ba yau ba ba gobe ba. Kullun kullun haka nake yi. Bana taɓa haɗa rayuwa da aiki don abu daban daban ne. Aiki daban ne, rayuwa daban ne. In za ka yi aiki sai ka sa hankali ka yi aiki da zuciya ɗaya. In ka gama sai ka je ka yi rayuwa da abokanayenka. Ka gan wance ya fi. Amma bai kamata kana haɗa rayuwa da aiki ba. In kana haɗa rayuwa da aiki, aiki bai zaije ko ina ba. A wurin za ka samu matsala sosai. Gaskiyar magana kenan. In ka haɗa aiki da rayuwa za a samu matsala sosai kuma ba karamin matsala ba. To aikin bai zaije gaba ba ai. Kuma aiki in baya zuwa gaba ina za a iya gama aiki. To ka gan wannan babban damuwa ne. Dole a ɗan sa jiki ana aiki. Koma me zakayi ka sa jiki ka yi aiki don aiki ya fita. In na rayuwa ne kuma sai a zo ayi rayuwa a gefe. To haka ni na sha yin kullun kullum. In zan yi aiki ina sa hankali a aiki. In an gama aiki sai a je a haɗu da abokanaye a yi rayuwa. Haka ni nake yi kullun kullum. Kuma gaskiya ba karya yake taimake ni. Don na san amfanin aiki. Don aikinmu nan inda na faɗa in baka sa jiki ba gaskiyar magana shine ba za ka iya kai irin aikin ba. Dole sai ka sa jiki. Shiyasa ka gan in zan yi aiki zan yi aiki da zuciya ɗaya ina gama sai in je in rayuwa.